Kana iya garbata da rahoto? To ina iya. Eh ina iya garbatar da rahoto. Kasan ina wurin aiki haka nan, ogana baya nan, ko ya tafiya haka nan, yana ban, ina yi rahoto. Eh a turanci ana ce report kenan ba. To ina iya wancan babu wahala bane. A da dai bana iya siya a tsakani mutane don kunya. Eh ni mai jin kunya sosai ne sasa ne bana cika siya tsakani mutane. Amma ka gan na fara da, na fara aiki da ogana na cire kunya na. Na aiki da ogana na cire kunya na kuma yana taimako na sosai sosai ba karya. Ina aiki kawai na cire kunya yana taimako na sosai. To zan iya siya gaban mutane ba da rahoto. Eh wancan kawai ba matsala ba. To ina makaranta ina iya yin haka. Eh zan iya siya gama wa mutane ba da rahoto ba da, ko sa ko ma ina ba da wa mutane. Eh a da kam baran iya ba gaskiya kam ba karya baran iya ba. Don akwai tsoro. Eh kuma ka san akwai tsoro kuma akwai kunya. Eh to kuma kasan matsala ne wancan. To, eh to in kana ci gaba haka kuma da tsoro da kunya, ai siya gaban mutane damuwa ne sosai. To bana iya haka. Eh amma tun na fara aiki da ogana nan, eh na cire tsoro na cire kunya. Zan iya siya gaban mutane in masu magana, harsu jima. Eh to don ba matsala bane, ba yau bane na fara. Kuma gaskiya kawai akwai taimako sosai sosai. Eh to siya gaban mutane koyanzu kam ba damuwa bane. Wallahi to zan iya iya, zan iya mutum magana, zan iya ba da rahoto. Eh a English kenan ana ce report. Eh rahoto zan iya ba da rahoto. To ai a da kam gaskiya ban ma karya, barin iya ba. A bokaina wasu sun sanni ina da kunya sosai. Eh ina da kunya sosai wancan ban ba karya. Ina da kunya sosai. Eh siya gaban mutum, siya gaban mutane kai, barin iya ba akwai matsala sosai. Amma ka gani yanzu kawai kai, ka banne kawai zai yi. Zan siya gaban mutane, eh ba abu na barin fada ba. Yanzu kuwa ba abu na zan fada ba. Eh ko har ina gaban mutum ne ko na cire kunya. Kuma inda na fada tun na fara aiki da ogana nan kai na cire kunya. Yanzu kawai ko a gaban wane zan iya ba da rahoto. Eh to a wurin aiki kawai gaskiya kawai ba da rahoto na yi. Amma da inda na fada dazu bana iya don me? Don tsoro. Eh na sa tsoro a gaba sasa barin iya ba. Amma tun na fara da aiki da ogana nan kai na cire tsoro. Bana tsoro kuma kaman da ta sasa nace rahoto kawai zan iya mbara. To ina makaranta ma. Eh kasan ina makaranta nine headboy. Eh to, eh a turanci kenan shine headboy kenan ma. To nine headboy. To tun kunya kunya, ina da kunya sosai. Eh an ce siya gaban, eh yaran makaranta ma in basu rahoto ina kunya. To, eh ina cire maganan kunya na a gefe, nace kai bai kamata ina kunya yanzu ba. Kuma gaskiya yana taimako na. Wallahi yana taimako na sosai sosai. Yanzu kawai maganan kunya ka ajiye a gefe. Wallahi to rahoto kawai ina bayarwa. Ina bayarwa sosai sosai sosai. Ai wurin aiki, ka isa, ka isa ka yi kunya a wurin aiki ma? A'a ba ka isa ka yi kunya a wurin aiki ba. Kana aiki ka cire kunya, ka cire tsoro. Don na duba rayuwar nan in ka dabu da tsoro, in ka abu da kunya, bara ka kai yi abu ba. Sasa zaka gan in zakayi abu, in zakayi magana tsakani mutane, in zaka ba da report a English kenan ko. Eh ana kiransa rahoto. In zaka bada rahoto ka cire maganan tsoro. Eh ka cire maganan tsoro a gefe, ka cire maganan kunya a gefe. Don duk abu da ka sa tsoro, duk abu da ka sa kunya a ciki, bara ka iya ba. Eh duk abu da ka sa tsoro, duk abu da ka sa kunya a ciki, bara ka iya ba.

Wani irin kayan ɗaki kake fi so? To ni na fi so abun goga kaya, shine ina kiransa tebur. E, kasan in zan ɗaki in ba tebur a ɗaki, kai bana jin daɗi. Na fi son tebur don zan iya yin karatu a kai, e kuma zan iya yin goga kaya a kai. E, tebur, kai tebur akwai amfani sosai a ɗaki. E, tun ina zaman ni kaɗai a makaranta kafin na dawo gida, e bana wasa da tebur. Kaga zan ajiye ma tebur a ɗakina, in yi karatu, in yi ayon, in yi kuma mene ke so yi akan tebur can zan yi. E, don tebur akwai amfani sosai ba karya. Wallahi tebur akwai amfani sosai a ɗaki. E, ka gan ka na da tebur a ɗaki ba abu da ba ka yi ba. Don akwai taimako. Wallahi ba abu ne ba ka yi ba don akwai taimako sosai sosai. Ai na dawo gidan nan ma sanda na ji na nema tebur. E, don kafin in dawo gida, wanda nake da shi na kyautar. Amma sanda na dawo na ce kai dole suna nema tebur. Ka gan kuma, de, de madubi, ina son maganan madubi da yawa a ɗaki. Wallahi ina son madubi kai ina son madubi sosai a ɗaki. E, ina da madubi sun kai kusan uku a ɗakina. E, amma ɗaya an zo na zo na kyautar. Wallahi ɗaya na zo na kyautar. So ka gan tebur da madubi kai ina son maganinsu sosai sosai a ɗaki. E, don ni mai son ayon, mai son goga ne. E zan goga kayana, in zan karatu kuma me zan yi akan tebur can, kaga ina sa. Ina sa takadu ma akan tebur can. Ba abun da bana sa akan tebur can. To yana taimako na sosai sosai ba karya. Wallahi ba karya yana taimako na sosai. Shiyasa nake so amfani da tebur. In ba tebur a ɗaki ka'ai gaskiya bana jin daɗi. E, to sasa ka gan bana wasa da maganan tebur a ɗaki. E, don tebur na da amfani sosai sosai a ɗakina. Ai in ba tebur a ɗaki na akwai matsala. E, sasa ka gan zaka kacire komai a ɗakin amma ka bar min tebur. Wallahi kacire komai a ɗakin amma ka bar min tebur. Amma ka gan ba tebur nan ka'ai akwai ɗan guntu matsala. Shiyasa ka gani ina son tebur sosai a ɗaki na. Haka ba ɗaki, e to a gidan mu ma, kama ma ɗakunan ka shiga ɗakunan gidan mu ma tebur tebur ne ma. E, kama mama na ɗakin yaya yana akwai tebur, ɗakin yaya na ma akwai tebur. Shiyaswsa ka gani ma ina son tebur. To irin abubuwan da nake so a ɗaki kenan. Ka ajiye mun tebur, e don ina, ina, ina samu na ayon a kai, e ina goga kaya kenan ko, e ina goga kaya a kai kuma ina sa takadu a kai. Kuma ba abu ne bana sa a kan, a kan tebur can. E kuma da madubi. E kai ina son madubi da yawa a ɗaki. Wallahi ba da yawa waɗai amma ina son madubi sosai a ɗaki. Wallahi ina son madubi sosai a ɗaki. Ina da madubi sun kai kusan uku. E, ina da madubi sun san uku. Don ni kafin shiri kai sai na duba jikina madubi. Shiyasa ka ga ina son maganan madubi. To a ɗaki na ma akwai wani madubi ta gefen tebur nan. Ina ajiye sha kan tebur. In zan je aiki ina sa kaya sai jeka gaban madubin in duba jikina. Ina haɗu to in ba haɗu akwai abin gyara wa to zan gyara. E, akwai abin gyara sai in gyara. Ina son maganan madubi sosai sosai. E, ka gan tebur da madubi ka bar mu ka wai. E ka gan in na zo gyara ɗaki na, ina siya katon madubi da ƙanana guda biyu. Haka nake cike siya in zan gyara ɗaki. Ina siya katon madubi da ƙanana guda biyu. E, tebur na kuma a ɗaki na ba yi tebur me tsayi sosai ba ne. E, ba yi tebur, katon tebur ba ne. Dan daiɗai ina iya goga a kai, ina iya ajiye, e takadu na a kai, ina iya ajiye sutal, su tulare na. E ina iya ajiye su mai shafawa na. Ba abun da nake ajiyewa, ba abun da bana ajiyewa a kan tebur can. To yana mun taimako sosai ba karya, ba matsala. Tebur can yana da taimako sosai sosai sosai sosai. Shiyasa ka gan bana wasa da shi. E, bana wasa da tebur. Wallahi tebur, tebur ba amfani ba ƙaramin amfani yake yi ba. Sasa ka gan in ba tebur a ɗaki ka'ai bana iya. E bana iya jin daɗin tebur can. In ba tebur a ɗakin kuma bana iya jin daɗin tebur can. E, shiyasa ka gani yana mun amfani sosai sosai a ɗakin kuma in ba tebur ka'ai akwai matsala. Ni ke nan ɗaki na ina so ka sa mun tebur. Ba tebur gaskiya akwai matsala a ɗaki. Ba san domin ba amma haka nake. To ina ƙarami gaskiya ina son maganan tebur. Ba matsala. Ka ga shiyasa irin kayan ɗaki nake so ke nan tebur da madubi. Wallahi kayan ɗaki nake so ke nan tebur da madubi. Ba tebur ba madubi akwai matsala.

To, number na mai albarka zance number goma. Ina son number goma dai sosai sosai. Wallahi ina so nomba goma sosai sosai. Don tun ina karami ma, akwai wasan yara da muka cika yi, in za a kira number, number zance goma. Kuma nine nake cin wasan kullum kullum. Eh to inza zo magana kullun ƙafa ma, to ana ce ball kenan ko? Eh a bayan riga na ina sa number goma. Don ina son maganar number goma. Eh to akwai wani mutumi shi yana ball sosai. Ana kiranshi Messi. Eh to shima number gomayake using. Eh to ina son maganar Messi nan. Don ya iya ball sosai. In anyi maganar ball kawai kabar shi. Eh mutum inya iya ball sosai kuma yana sa number goma ne a baya. Sai suka gani ina so maganar number goma. Eh in ka shiga ɗaki na ma in ka ga hoto, hoton Messi nan nasa shi a ɗaki sosai. Nazagaya shi a ɗaki akan goma, goma, goma kawai a bayan number. To ina so maganar number goma sosai ba ƙarya. Anyi maganan number goman nan ƙabar mun kawai. Eh don du rigan nasiya ina sa goma a baya. Har in rigan kullum ne, eh ina sa number, number goma a baya. Don ina son maganar number goman nan. Eh ba laifi gaskiya kam, in dai maganar goma ne ƙabarmun kawai. Eh to ka gan ai shi inna sa number, number goma na a baya na ba ƙaramin ball nake yi ba ƙwallon ƙafa yake ana kiransa. Ba ƙarami ba don ina iya sa jiki. Ban san don me ba fa amma don ƙila don na son ma, na son maganan goma ne kawai. Eh kuma ba karya gaskiya nomban kam ba matsala. Ina son maganan nomban sosai tun ina karami. Iyaye na sun sanni da son maganan number goma. Inzasu je kasuwa ma su siya mun kayan ball. Ƙwallo kenan sesu siya mun number goma a baya. Mai number goma a baya. Eh in kaje ɗaki na, na fenta, na fenta shi fari, eh kuma farin kuma ga na rubuta number goma a gefe. Eh to ina son maganan number goma ne eh. Don in zan je buga ƙwallon ƙafa ma, riga na ma bayan riga na ma number goma ne. To ka gan ai ba, ba mai rabani da number goma can. Ba haka ba ne. Ba don haka ba amma na so maganan number goma ne kawai. Eh to ni na san kam ba mai rabani da number, number goma can. To nomban albarka na kenan kaman. Eh to nomban nafiso kenan amfani da shi. Shine number goma wancan kam ba karya ba matsala. Nomban can kam ba karya ba matsala. Abun nake so ke nan. Na so maganan nomban. Eh ba randa bana in zan je kullum, bana sa number goma baya. Eh har suna mu, suna, suna kira na ma Messi, Messi, Messi, Messi sai inyi dariya. Sune suke sun cika kira nake nan a fili. Eh don me? Don nasa number goma. Eh in zan je makaranta ma akwai wasu riguna na wanda akwai number goma a jiki ina sa su. To ban san dome ba don kyau nasan, na so maganan nomba ne kawai. Don mutum ko naso maganan shi sosai. Shi ma yana son nombar ne. Ina son number goma ne a baya. To kaga ai ba halin in kisa. Eh don maganan sa yayi, don, don, don, don son magana, kullum maganan goma nan, ya so maganan goman nan sosai. Kasa kaga ina son maganan goma ni ma. To kagani bana wasa da number goma. Eh ko a wurin aiki nawa sun san ka in zan siya riga in ba goma ba bana iya sa riga. To eh nomban albarka na ke nan. Kuma ba karya fa ni da son number goman nan ya faara tun ina karami ne kamar inda na faɗa dazu. To ina karamine na so maganan goman nan. Eh in zan buga wasan ƙwallo sai insa goma a baya sai mu je. Mu fita da abokanai na mu je muyi wasa a Dawo. Don me? Don ni nafi son maganan goma sosai inda na faɗa ba riga ƙwallo na ƙafa, ƙwallon ƙafa ball kenan. Wanda zansa ba number goma a jikin sa. Don me? Don ina sone. Eh number a wurina kai number goma shine number mai albarka kenan. Eh inda nake so kenan number goma shine number mai albarka kenan. Eh to ina son maganan nomban nan sosai sosai ba matsala. Eh ka shiga ɗaki na kawai ma zakaga ni ko ina na sa goma, goma, goma. Don me? Don inda na faɗa dazu wanda nakeso ma shima goma yake sa. Eh shine ya koya mun son goma ba ƙarya. Shi yake kowa mun son goma. Don, don shine ma naso maganan goma yanzu kam. Wallahi ba karya. Anyi maganan goma kabar mun kawai. Wallahi ƙabar mun kawai da son goma. Kaman inda na faɗa kana shiga ɗaki na zakaga hotunan sa, hotunan sa da number goma a baya. Eh sasa nake so nomban goma. Kuma na, number goma kai nomban albarka ne a wurina. Wallahi ba matsala.

In ba wuta muna da solar a gida. In rana ya fito haka na muna bar solar mu yayi caji, yayi caji, yayi caji, yayi caji, yayi caji. Yanzu an ɗauke wutan nan sai mu kunna solar amma bamu cika kunna solan sosai. Haka nan muna bar shi yayi caji. In ba wuta ne sai mu kunna solar in, eh sai ya mana caji eh abin da mun cika yike nan. In ba wuta muna kunna solar. In solar kuma bai yi caji ba sai mu je mu saya mai sai a zo a kunna gen. Haka muke yi in ba wuta. Amman gaskiya kan ba karya mun cika amfani da solar sosai sosai. Eh, don yana da taimako kuma ba laifi. Eh to kaga in ba wutan nan sai zamu je mu kunna solar. Don muna bar solan mu yayi caji wallahi. Sasa kaga a gidan mu bamu rasa wuta. Ana ɗauki wuta, eh zamu je mu kunna solar. In ba solar kuma zamu je mu kunna injin ana ce jen kenan. Zamu je mu kunna injin to kuma kaga iyaye na ne sun cika ban kuɗi inje in siya mai. E, ina je na siya mai na bi na sa a injin in an ɗauke wuta sai mu kunna. In ba solar kenan, in solar bai yi caji ba. To kaga kullum kullum in ba an ɗauke wuta haka mu cika yi eh kuma yana taimako sosai sosai wallahi. Eh to muna da solar, solar mu ya kai kusan guda goma. Solar mu ya kai kusan guda goma a kan, a kan ginin mu. Ya kai kusan guda goma kuma yana da amfani sosai sosai. To kagan kowa za kaga wuri zai yi duhu haka nan sai mu kunna solar mu sai ka sa wayan ka yayi caji. In ka naso ka yi kollo nema sai ka yi kollo. Eh haka mun sha yi kuma ba yau ba ne mun sha yi haka. In ba wuta zamu je mu kunna solar kuma kaga solar nan akwai sada. Wallahi solar nan akwai sada eh kuma duk abun da ya taɓa solar ze ɓace. Bara mu dinga samun wuta ba. Yasa kagan muna bar shi yayi caji da kyau. Kuma in bai yi caji da kyau ba ba ma kunna wa. In bai caji da kyau ba ba ma kunna wa. Muna barin shi yayi caji. To in ba wuta yana kawo mana matsala wata rana haka in ba mu caji ba. In ba mu caji ba, ba wuta yana kawo mana matsala haka. Kuma lokacin ruwan sama ba ma cika samu wuta sosai. E kuma rana baya cika fita sosai. To kaga a wurin ne kuma abun da muna siya mai mu sa a injin don mu kunna. Don kaga rana lokacin ruwan saman nan rana baya fita sosai kuma matsala ne sosai. To haka mun cika yi kuma yana mana taimako sosai sosai sosai ba laifi. Kamar inda na faɗa ɗazun dai in ba wuta sai mu je mu kunna solar. In mu kunna solar ya yi caji muyi ɗan kollon mu. In ba wutan solar kuma in bai yi caji sosai ba sai zamu je mu siya mai mu sa a injin. Kuma ba yau bane mu sa samai a injin yana mana taimako sosai sosai sosai. Wallahi taimakon main can ba laifi. Yana mana taimako sosai sosai sosai. Don me? Don mu samu wuta muyi caji muyi duk abun da muke so. E kuma solan kuma inda na faɗa solan ya kai goma. E kuma solan masu karfi ne kuma an siye su da tsada. Wallahi ya kai goma kuma masu karfi ne. Zaka kai cajin ka, zaka kai kalla ɗuma mai ya kai kalla a TV, zaka kai kai guga kayakinka, zaka ka kunna fridge ma ba abu na ba ka yi da solar can ba. Amma kaga ka yi abubuwan can da solar can sai akwai caji. In bai yi caji ba to kaga matsala ne. Kuma in ba mai ma to matsala ne. To kaga muna bari yayi caji. Ya caji sosai sai a je a kunna sa. E to in bai caji ba kuma a wurin to muke siya mai. Mu je mu siya mai, e mu sa sai mu kunna. To haka nake, haka mun cika yi in babu wuta. Haka nake ciki yi in babu wuta. In babu wuta kuma gaskiya akwai samala, akwai, akwai matsala sosai. E akwai matsala sosai in ba wuta. To kaga sasa bamua yarda haka. E wuta na samu damuwa ko wuta ɗauke zamu je mu kunna solar mu. Kuma muna barin yayi caji daga safe har yanma muna barin yayi caji don yayi caji da kyau. E ya caji da kyau same muyi amfani da shi. Don an siya, an siya, an siya solar inda sada sosai kuma ɗan juma'a. Yayi kwana biyu a wurin mu kuma yana mana taimako sosai. To haka mun cika yi in babu wuta a gida. E in babu wuta a gida haka muke cika yi wallahi. Sai mu kunna jen in ba mai a jen sai a kunna solar. To haka mun cika yi. E kuma yana mana taimako sosai sosai. Wallahi ba matsala. To haka muke cika yi in ba lokacin da ba wuta muna kunna solar.

To zan ce ja. Ina so ja sosai. Wallahi ina so ja. Kai ka san da maganan ja kuwa ina so ja sosai. To ina ƙarami ina, ina, ina, ina son san ja. Eh ja ne nake sonsa sosai. Eh in ka gan wancan kayaki na ma ja ne da baƙi. Ja da baƙi amma ja sun fi yawa. Eh ina so baƙi ma ba haka kuma bana so baƙi ba. Amma ka gan ja ne sun fi yawa. Eh in ka zo ɗaki na ma, eh farin fenti ne da ja da ɗan ja kaɗan haka nan. Farin fenti ma da ja haka nan. To ka gan kuma ni, ni karya kuma ba karya kuma ina so maganan ja sosai. Wallahi ja ne launin wanda nake so ke nan sosai. Eh in zan je ball ma ina son ja ina sa jan kaya ne. Eh to ka gan ko a gida ma sun san ni ina so ja sosai. Wallahi ba inda bana so bana sa ja. In zan je, eh je in buga kwallon ƙafa ina sa ja. Eh ka gan komai don wancan komai ka bani kawai da ja. Ina so maganan ja sosai kowa ya sanni ma da maganan ja. Eh ina sa ma ja kuma ka siya ba matsala. Eh in ka gan jan nan ina sa ma jan nan. Eh ina daɗe da abokanai na mun je, mun je kwallon ƙafa suna ce kai kuma kana so maganan ja. Eh kowa ma ya san ni na so maganan ja sosai. Eh don bana son wani riga ma in ba ja ba. Ja ne kuma da baƙi sun fi yawa a kayayyaki na. Ja da baƙi da ɗan fari kaɗan. Eh haka. Eh to kuma ka gan ina bin wani club ana ce Arsenal sunan club in ke nan. Ana kiran su Arsenal. Eh kuma ka san su suna son jan kaya ne. Eh to a wurin ne na fara so maganan ja. Eh don su ma, eh club wanda nake so yake na Arsenal din. Eh to ina bin su don su ma sun iya ball kuma suna sa ja. Don sassa haka na bi na, na so maganan ja. Eh to ina makaranta ma ina sa ja sosai. Eh har mutane ma suna tambaya na "ah don me ke so sa ja? Don me ka so sa ja lafiya kuma?" In gaya musu "ah ba haka ba ne. Lafiya ni ina so maganan ja ne kawai". Eh to ka gan ja kuma ina sa ma ja ina jin daɗin shi a jikina. Eh kuma ba matsala sosai. Eh wallahi ba matsala sosai. Ina so maganan ja sosai ba laifi gaskiya kawai. Ai ka bani kawai da ja. Eh ka gan ina sa ma ja nan ina tare da abokanai mun, mun fita. Eh to mun mun fita nan mun dawo za su ce kai, kai ma ka so maganan ja. To to ina ƙarami nawa ina sa ja. Eh an san ni. Iyaye na ne ma sun, sun saba da mun da sa ja nan. Eh to ina girma na zo na girma kuma sai na fara bin Arsenal club in ke nan. To suna suma suna sa ja sassa karen to. Na fara sa ja ni ma. Eh to in ka shiga wani, in ka shiga akwati na mana kana duba wasu kayaki ya gan ja, ja, ja ne da baƙi. Eh amma ja ya fi yawa. To ina son baƙi ma fa ba bana so baƙi ba. Amma ni in ka ajiye mun ja in ka ajiye mun baƙi gaskiya zan, zan ɗaga ma ja. Eh to ina ɗan farare ma. Ina ɗan farare kayaki. Amma kai! Farare kayayyakin nan ba kullum bane nake cika sa. Eh ba kullum bane nake cika sa. To ka gan jan nan zai yansa in je yawu in fita da abokanai na. Ina wani kayayyaki na kullum ma kuma ja ne. To ni ab, wannan na ki so ke nan ja. Ina so maganan ja sosai ba laifi. Ka san da ja ka bani kawai. Ko a gidan mu ma, ma iyaye na, ah ankula yena, antu naye na har yaya na ma sun sani da so ja. In ka shiga ɗaki na ma za ka gan na fenti ja ne da ɗan baƙi da fari. Eh amma ja ne ya fi yawa a ɗaki na. Eh to ka gan suma sun so ni. Sun san ina so maganan ja sosai. Wallahi ai ni da ja ka bari kawai ba laifi. Ina so maganan ja sosai kuma ka gan to ina ƙarami ne ba na iya sa. Ina so sa ja. Eh to ina ƙarami ana tambaya na kai wani, wani launi ne ka fi so? Sa ce "ah sai in ce ja". Eh haka nake gaya musu. Kuma bana, ba, ba, bana cire wani abu in ba, in ba ja ba. Eh bana sa wani kayayyaki in ba wani ja, in ba ja ba. Haka kayayyaki wanda ake ɗan cika sake na. Jan kayayyaki. Ina sa jan kayayyaki sosai sosai kuma gaskiya kawai ba laifi. Ja kawai gaskiya ja yayi haɗu. Kuma ja nan fa nake yi amma to ina ƙarami ne nake sa ja. Wallahi to ina ƙarami ne nake sa ja. Eh kuma ba ƙaramin kyau yake mun ba ka gan ina sa ma ja, eh ɗan baƙi haka na jiki yana mun kyau sosai yana karɓa na. Eh to ka gan watarana na tashi aiki na dawo. To sa ɗan huta sa aje kwallo, aje kwallon ƙafa ana kiran shi ball ke nan. To in zan sa ball, in zan sa kayan ball ina sa ja ne. Eh to ni launi na, na fi so ke nan. Ina so ja sosai. Eh ja ne ke so sosai.

Yaushe kake charging wayan ka? To ni na cika charging wayana in batir na suka kasa. Eh, in batir wayana sauka kasa, ina charge. Eh, wasu lokaci kuma ina charge da daddare ne in nazo bacci. Hmm, sai in sa shi a wuta in safe yayi sai in cire. Haka na cika yin charging. To kaga kuma mu muna cika rikicin wuta a gefen mu sosai. Eh, muna rikicin wuta a gefen mu sosai. To in ba wuta wata rana sai mu kunna solar. In solar ya caji, in rana ya fita in solar ya charge sai mu sa waya a caji. Eh to in ba yi cajin ba sai a je a siya mai a sa a injin. Haka mun cika yi. To kaga kuma wata rana in ba wuta in zan je wurin aiki, ina samu caji in caji. Don kasan a wurin aiki ana kunna injin, ana kunna injin sosai a wurin aiki. To taimakon kenan. Amma ni lokacin wana na cika randan, randan na cika caji dare ne, dare ne. Ko wani dare ina caji. Ko wane dare kullum, kullum ina charge. In nazo bacci ina charge. Don zan iya amfani da wayana daga safe har yamma in dare yayi sai in sa shi a wuta kawai. Eh haka na cika yi. Hmm zan amfani da wayana daga safe har yamma in, in dare yayi in ko wannan sai in tashi a wuta kawai. Eh to haka na cika yin. Kuma ba yau bane na sa yi. Eh kullum, kullum hakan nake yi. Kullum, kullum hakan nake yi. In nazo bacci sai in sa wayana a wuta kawai. Eh kuma ba karemi taimako yake yin ba. Eh to kagan ina bacci na bana amfani da shi. Eh zan yi bacci kawai in dare ya ta'i in safe yayi sai in tashi in cire. Amma kaga in darana nake charge wayan ma baya charge da kyau. Zan dinga amfani da shi kuma kasan bai kamata kana amfani da waya yana charge ba. To yana wani iri. Eh to ina barin shi a wuta don yayi charge. Yayi charge sai in safe yayi kana in tashi. To in ba wuta ma in ba, in ba siya mai a injin ba, ina bare ina je wurin aiki. Eh to ina je wurin aiki sai in samu in yi charge. Haka na cika yi kullum, kullum. Hmm in bayi charge, in ban charge a gida ba ina charge a wurin aiki. Eh to kagan kuma kafin charge yi sai batir in yayi low. Eh to hakan nake charging. Hmm haka, hakan nake charging. Ina charging wayana. Eh to kagan in an kunna jan a gida sai ayi charging. Eh to inda na fada dai kafin bacci dai. Eh kuma in nazo bacci dare hakan nake yi sai in sa wayana a wuta in safe yayi. Eh sai in tashi sai in cire wayana. Hakan nake cika yi. Don kaga muna rikicin wuta sosai anan. Ba karya. Muna rikicin wuta sosai anan dama wutan nan yana damun mu. To in ba dai haka ba akwai matsala. Wallahi ba dan haka ba akwai su matsala. Sasa kagan muna charge yi don haka. Eh haka zakagan mu zo bacci ina charging wayana. Eh don ba don haka ba za sa mu matsala. Eh don dama wutan nan yana jijiga mu sosai. Ba karamin ji jiga mu ba. To bamu samu ma izinin muyi charge da kyau ma wata rana ma. Eh in sun kawo wuta ma ba su ba su ba su ba su ba su bari yi dade. Eh sai a ɗauke. Kaga irin wannan kuma akwai matsala. Eh akwai matsala sosai. Eh ba a bambar wuta ma ya juma sai a ɗauke. To kaga sasa mu solar na mana taimako. Eh kuma solar kuma kafin charge yi sai rana ya fito. In ba rana kuma bai rayi charge ba. Kaga waccan damuwa ne. Hmm in ba rana bai rayi charge ba. Amma kaga in rana, in rana ya fito sosai sai charge da kyau. Hmm kuma taimakon kenan yana mana taimako sosai sosai ba karmin taimako ba. To haka na cika yin charging na. E, in rana ya fito sai in charge. In akwai wuta kuma sai a charge. Amma ni na cika charging in nazo bacci ne. Eh haka nake charge. Eh sun sani a gida ma ba kana yin ma sun sani haka. Eh a wata rana in ban kwana a gida ba ina kwana gidan aboki na ma sai ya ce mun, "Ah, baron charge bane in ce a'a ba bari." Ka bari kawai in nazo bacci sai in charge wayana. Haka na cika yi. Ya ce, "O in ka zo bacci ne kana charging wayan ka?" Zan ce, "Eh ina zo bacci ne nake charging wayana." To haka na cika charging wayana dai. Eh ina zo bacci ina charging wayana. Haka nake yi. Ba son, ba son, ba son biyu ba. Ba son ɗaya ba, ba son biyu ba, ba son uku ba. Haka na sha yi. Eh haka sun waye ni kuma haka nake charging wayana kullum, kullum. In nazo bacci sai in sa wayana wuta sai in kwanta. Eh kafin ka ga na tashi wayana ya cika. Eh don wayana ma, eh wayana baya rike batir sosai amma kuma yana cika. Yana cika da wuri. Eh to kagan matsalar kenan. Wata rana kuma bana so yin charge a gida zan bari. Ina je wurin aiki sai in charge. Eh amma ni da dare ne nake charge. Eh na fi charge da dare ne in nazo bacci. Eh ina zo bacci ina charge kuma charge yana cika da wuri. Eh ba laifi. Kasan rikicin wutan nan sai a hankali. Wallahi ina charge da dare kawai.

Eh ina yi. Kaga in zan wanke ma watarana, idan zan wanke kayayyakina, wata rana kawai zan goga su. To ni bana so iya sa kaya ma wani iri, gaskiya ko. Sa kaya wani iri yana wani iri gaskiya. Kuma in naje aiki kai in ogana ya ga na sa kaya wani iri shima bai riji daɗi da ni ba. Kaga ya kamata ka sa kaya da kyau ka fita da shi da kyau. To na cika yi. Eh ina gogawa, ina gogawa. To wancan kom ba matsala. Ina gogawa sosai ma. Don ka san ni kai, ni na so fita safsaf. Eh kamar zan je aiki nan bai kamata in sa, in sa kowane kaya ba wani iri haka nan ba. Don ya kamata zan haɗu da babba mutane. Eh to ka gan dace ina gida ne, eh to ba kullum bane nake iya goga, na iya goga kayayyakina. Ka gane ko? Amma to tun dai bana gida zan je wurin aikina, kam kamar ya kamata ka fita da kyau. To haka na sha yi. Kuma ba, ba son yau ba, ba son daya ba son biyu ba. Haka na sha yi. Eh zan goga kayayyakina, eh in fitar da kyau don na san in naje aiki, in yi aiki da kyau. Eh bai kamata in sa kaya, in sa kaya wani iri haka in je wurin aiki ba. Ai ka san matsala ne sosai. Eh babban matsala ne. To ni kuma haka nake yi. Eh to zan je wurin aiki sai in goga kayayyakina ya fita da kyau. Eh to kuma ka san in ba kowa bane, ba kowa bane kuma zai so eh ka fita wani iri ba. Eh bai kamata ma ka je aiki ka fita wani iri ba. Ai bai haɗu ba. Idon ba ka san wane aka samu a wurin aiki ba. Eh to ka san kuma ogan ka ma kila zai zo wani babba zai ya zo aiki. Eh idan ka sa kaya bai, bai goga kaya ba ka sa kaya wani iri ai damuwa ne. Kaga bai haɗu ba. To a wurin ana samun matsala kuma sosai. Kuma oga, oga zai yaɓa da rai. Eh ogan mu a wurin aiki zai yaɓa da rai Kagin ko zan fita ma da abokanai na ma ina goga kayayyakina. Wallahi. Zan fita da abokanai na mana goga kayayyakina. Suma sun sani eh bana son sa kaya wani iri. Don ban iya ba. Haka girman da ne. Eh iyaye na ma basa sa kaya wani iri ba har da ni. Eh to in zan fita da su zamu je wani wurin hutu haka nan sai in goga kayana muna fita. Don bana iya sa kaya wani iri. Eh ko, ko ina gida ma na cika goga kayana. Eh bacci wata rana ma. Eh to haka nake cika yi. Eh to kuma in zan je wurin aiki kom gaskiya kom bai kamata in sa kaya wani iri ba. Don oga na ma zai ɓata rai da ni. Makafin ya ɓata rai da ni. Matsala ne. Ka gane ko? Matsala ne babba, babba matsala. To ka gan bai kamata aka yi faruwa. Eh to, eh ina, ina goga don in fita da kyau a je a yi aiki da kyau a dawo lafiya. To haka na cika yi. Kuma ya shata mako ba karya. Ba karamin taimako yake yi ba. Don na san inda nake fita ina fitan kyau ne. Eh to wata rana, akwai wata rana na goga kayana fa ka ga inda na goga kancan ya fita har ogana ya ban kyautan kuɗi ya ce "Kai gaskiya ya ji daɗi inda na goga kayan, kayan nan nan." To irin abincin akwai kyau. Eh don bai kamata ka zo aiki wani iri ba. Idon ka zo aiki wani iri ma ai ogan ka ma zai ɓata rai. Don ka gan ogan ka ya ɓata rai babban matsala ne. Eh to irin damuwan nan ke nan. Ai ya ban kyautan kuɗin nan ba wani abu bane don ya ji daɗi irin kayan nan sa irin inda na goga kayan ya ji daɗi. Ko ka gan irin wancan ban matsala. Amma ka sa, ka sa kaya ko wani iri haka nan ai bai haɗu ba. Don inda ka je ma za su dinga kallon ka wani iri. Amma ka sa kaya mai kyau in ka fita kai mutane su ce "Kai omo kayan nan gaskiya ka fita, ka fita kyau." Ka gane ko? Eh wancan ba za a samu matsala ba. Amma ka sa kowane kaya ka fita aka yi, aka yi, aka yi, akwai matsala sosai ai. Bai haɗu ba. To haka na cika yi. Ina goga kayayyakina ya fita da kyau, ya fita safsaf. Eh ina da shi inda ya kamata in sa shi a akwati. Eh in ka buɗe akwati na ka ga inda na gyaggyara kayayyaki, na gyaggyara kayayyaki na fita. Eh kai na ji daɗin tambayan nan gaskiya kom. Wallahi. Ina goga kayayyaki. Ai abu na ba na wasa da shi. Kai nan safsafsaf. Don in goga kayayyaki na bana wasa da shi. Na san inda nake fitar da shi, na san inda nake gyarawa, na san inda nake ba abunda kai kabarmun kawai. Ina gyarawa da kyau ya fita kyau, san in san yane zan yi da shi. Haka na cika yi. Wallahi. Kuma kayayyaki na ina, ina ƙoƙari da gyarawa kom. Ba son yau ba, ba yau ba, ba son, ba yau ba, ba gobe ba ina gyarawa sosai kullum, kullum, kullum ina gyarawa ina gogawa. To haka na cika yi. Eh kuma na san yana fita safsaf. Ba karen fita yake yi ba. Wallahi. To gaskiya kom ina goga kayayyaki na.

Yaya nake tafa? To, inda nake tafa hannu to zan buɗe hannuna, ya buɗu da kyau. Don in na buɗe shi ya buɗu da kyau, zan haɗa su biyu don yai kara sosaii. Kakan tun muna ƙarami akwai wani waƙa da muke ce a tafa sai a buga hannu tare, a tafa sai a buga hannu tare, a tafa sai a buga. Duk wanda na shi bai yi kara ba, bere, bere buga game in ba. Haka mun cika yi tun muna ƙarami. Wasan ke nan. Eh muna yawancin wasa cewa a tafa duk wanda na shi bai yi kara ba, bere, bere sake bugawa ba. Eh, bere sake yin wasan ba. To kasan tun muna ƙanana muna iya tafi yayi kara sosai. Eh to, hakan kuma inda muke, ah, tafin kuma za mu buɗe hannunmu, mun buɗe hannunmu sai mu haɗa hannunmu tare. Eh to hakan mun cika yi. To kaga mu buɗe mu haɗa hannunmu tare sai yayi kara. Kuma karan ba ƙaramin kara ba. Wallahi ba ƙarami kara ba. Kara kam kaskiya kam, eh yana fita. Kuma ba ƙarami kara yake yi ba. To hakan mun cika yi kuma ba, ba yau bane mun saba yi. Eh ba yau bane gaskiya kuma mun saba yi. Eh to, hakan kuma inda muke, ah, tafin kuma za mu buɗe hannunmu, mun buɗe hannunmu sai mu haɗa hannunmu tare. Eh to hakan mun cika yi. To kaga inbaka buɗe hannun ka dakyau ba baza kayi tafi ba. Kafin kayi tafi zaka hada hanun ka ya bude sai ka buga da karfi sai yayi kara. To hakan mun cika yi. Eh tun muna ƙarama, tun muna ƙanana yarama kai muna tafi sosai. Haka nake tafa hannu. Eh haka nake tafa hannu kuma ba ƙarami hannu, ba ƙarami kara yake yi ba. Eh, ai akwai wata wanda ai ba san me ya faru ba dai. Eh nazo in ɗaga wani abu a daki ne fa sai ban ga abun ba sai na haɗa hannuna biyu sai wurin ya yi kara. A! Sai babana ya ce "Waye ne wancen?" Na ce "A ni ne, ni ne na yi tafi." "Eh a to ya tafin ka yayi kara haka." To kakan haka nake tafi. To inda nake tafa, inda nake tafa hannu, inda na faɗi dazu, za ka buɗe hannunka, ka buɗe shi da kyau. In ka buɗe shi da kyau sai ka buɗe ɗayan hannunka in da kyau. In ka buɗe hannunki sai ka haɗa su da ƙarfi. Eh, ba da hankali ba fa. Za ka haɗa su da ƙarfi. Haka in ka haɗa su da ƙarfin nan to kaga ba matsala, ya haɗu. Eh to haka nake cika yin tafina. Eh haka nake cika yin tafina kuma gaskiya kaganni kawai in maganar tafi ne na iya tafi. Na iya tafa hannu. Eh in magana tafa hannu ne na iya tafa hannu. Abokanai nama sun waye ni haka. Eh, iyaye na ma sun sanni ai magana tafa hannu ne kawai kabanni. Eh don in na fara tafa hannu yanzu, oh, ka bari kawai. Don gaskiya na iya, hm, tafa hannu kawai, ba laifi. Na iya tafa hannu. Kaga inna buɗe hannu sosai. Idan na buɗe ɗayan hannu inna buga kuma yana kara sosai. Kuma tafan, tafi hannun nan inda na faɗi dazu tun muna ƙanana ne. Eh akwai wani wasa inda na faɗi dazu dai. Zai ce a tafa sai a buga hannu. Idan ance a tafa sai a buga hannu. Yanci a tafa sai a buga hannu. Sai wanda na shi ya fi kara sosai sai za a bashi sweet. Kai game can tun muna ƙarami yara. Wasan can tun muna ƙarami yara akwai daɗi. Wallahi tun muna ƙarami yara, tun muna ƙanana wasan can na mun daɗi. To a wurin na sai ka, ina iya tafi. Eh to in zan tafa hannu na gaskiya ko ba ƙarya hannuna na kara sosai. Kuma ba ƙaramin kara bane. Wallahi ba ƙaramin kara. Don inda nake buɗe hannu bana, ina buɗe hannun sosai ne. Ka gane ai inda nake buɗe hannu na buɗe sosai. Na buɗe ɗayan hannun ma sosai sai in buga. Ina buga sai yayi kara. Eh to haka nake cika yi. Kuma kullum, kullum haka nake yi in zan, idan tafi. Na buɗe hannuwa wansu. Abokan, wani abokina zai ce "A! Don me kana buɗe hannu sosai haka ne?" Zan ce "A'a, na buɗe hannu haka don yayi kara." To haka na cika buɗe hannu. Don buɗe hannu yayi buɗu, yayi buɗu sai mu in haɗa hannun tare. Eh idan na haɗa hannun tare to sai haka zai yi kara sosai. Eh haka kuma tafina na kara. Kai in na ma tafi in ka ji karan tafin zaka ce kai ka iya tafi. To haka nake buɗe hannu. Eh to kuma tafin nan ba inda na iya tafi sosai haka tun ƙarami ne. Tun ina ƙarami ne haka na yi tafi. Eh don ana koya mana. Eh za ace ka buɗe hannu ka yi tafi. Wakan kenan bari in maka waƙar "Ka buɗe hannu ka yi tafi, ka buɗe hannu ka yi ta "Haka nake tafan hannuna. Eh tun ƙarami haka nake tafan hannuna. Eh haka na yi, na koyi tafa hannu. Ba wani abu ba. Wasane kawai. Tun muna wasa. To inda nake buɗe hannun ne. Ina buɗe hannun, sai in buɗe hannu sai mu haɗa. Eh kaga kuma yana kara sosai. Don mene? Don inda na buɗe hannu. Eh to haka nake tafi kuma haka na iya sosai.

To, ba rance ina sa, ina sa bel kullum ba. E, akwai ran da zan sa, akwai ran da ba zan sa ba. E, don ni kayayyaki ma watarana jumper ne. E, na fi sa jumper, irin kayayyakin maza ne. Ka san ni ina sayad da kayan yayyakin maza ai. Ton wansu kayayyaki wanda nake sayarwa ma ne maza ma, ba kayan sa bel ba ne. E to, ka gan ni kuma ina sama kaya, bana cika sa bel. Ba wai bana sa bel ba, ina sa, a ba kullum ba ne. E, don ni akwai wasu kayan aiki na ma wanda ba, ba sai ba bel ba. Igiya ne kawai nake ɗora wa. E, to kagan zan sama kaya, kayan bel kama in zan je, uhm, aiki ko zan je, in zan sa bel, e haka na cika yi. E amma ba kullum ba ne. To, in ka gan wanduna na ma igiya ne. E, kayan igiya ne. E, kamar jumper, jumper, jumper, jumper. Kuma ka san jumper in ka sa masa bel baya haɗuwa. Akwai wani, zai zauna wani iri, wani iri haka na. To kagan bai kamata ka sa ma jumper bel ba. Don bai barai haɗu ba. Gaskiyar magana ke nan. Ka sa jumper bel, ka sa ma jumper bel, a yi matsala ne. Ba karamar salla ba. Ai kaga zai zauna wani iri. To haka na cika yi. Wallahi. Haka na cika yi. Zan sa, ee, igiya, zan, zan ɗora. Na zauna na ɗora shi da igiya, haka yana fita kyau. E, haka nake yi, bana cika sa bel. E, kullum ba, kullum ba ne nake sa bel. Wallahi ba kullum ba ne nake sa bel. E, don ni ba mai son sa bel ba ne ma. E, abokaina ma sun sani. E, akwai watarana zan samo wandu ma ba zan sa bel ba. Ya ga, aa, mama da ta fara ihu, "Nace don ba ka sa bel ba. Ba ka san wandon ka na faɗuwa ba?" Zan gayamata, "Ni ba mai son, ba mai son sa bel ba." E to, zan ce ba kullum ba ne nake sa bel. E, akwai lokaci wanda zan sa ma bel, akwai lokaci wanda ba ran sa bel ba. E, abun ka san zuwa zuwa ne. Inda na faɗa de ba kullum ba ne. E, yau zan sa ma gobe ba zan sa ba, yau zan sa ma gobe ba zan sa ba. Zuwa zuwa ne. To ka gan, a yi wancan ba, ba matsala ba ne. Gaskiyar magana ke nan, ba matsala ba ne. E to, yau zan ya sa ma bel inda na faɗa gobe zan sa. Yau zan sa ma gobe zan sa. Yau zan sa ma gobe ba zan sa ba. Yau zan sa gobe zan iya sa, ee, haka haka abun zuwa zuwa ne inda na faɗa de. To ka gan kuma, ni gaskiyar magana ke nan, ba karya, ni ba mai son sa bel ba ne. Uhm, don ka duba akwati na ma, wasu kayan aiki na ma ba kaya, wasu wanduna na ma ba wanduna sa bel ba ne. E, ba kullum ba ne nake sa bel. E, ina sa bel zuwa zuwa ne. E, kowa ya ma ya san ni. Kuma ba wai ban da bel ba ba, ina da shi. E kuma ina, ina da wanduna, ina da wanduna ma ne belt. E ni ko sa bel in ne kawai yana ɗan ban wasu kiwiya, kiwiya, kiwiya ne haka kawai fa. Ba wani abu ba. Kiwiya ne kawai yana ban. E, kiwiya ne kawai. Kuma bawai ban so sa bel ba ba, ina son sawa. Amma kiwiya ne kawai. To inda na faɗaɗɗe ba kullum ba, kullum ba ne nake sa bel. Gaskiyar magana ke nan. Kuma ba karya. Ba kullum, kullum ba ne nake sa bel. Yau ka gan zan sa ma gobe kawai ba zan sa ba. Yau zan sa gobe ba zan sa ba. E, to ka gan. Kuma, bel nan kuma kyauta an ban fa. Bawai na ɗaga da kuɗina na siya ba. Wallahi kyauta an bani. E kuma baba na ne ya ban kyauta. E kuma bel in ma ka ton bel, kai na son bel in ko. Gaskiya. To ka gan kuma ni zan je aiki ma ina sa wando mai igiya ne, ana kiransa jumper. E, to jumper na yana cika ƙasa. In ka duba kayan aiki na ma wasu kayan aiki na ma jumper ne yafi yawa. Ba da wani abu ba don na fi gane ma jumper ne kawai ba wani abu ba. Wallahi. Na fi gane ma jumper ne kawai. Zan sa ma jumper. Sai fita kuma ka gan na sa ma jumper na inda nake fita ba, kaya ba karamin fita nake yi ba. Don na san zan fita da kyau. To haka nake sa jumper na. E to, ba kullum ba ne nake, bel kom gaskiya kaman ba kullum ba ne nake sa bel. E, kuma ba kowani lokaci ba ne zakaga, yau zan sa ma gobe ba zan sa ma ba. Kuma wasu lokaci ma zan fita da abokai na ma, ba kullum ba ne nake sa bel. Na cika sa wando mai igiya ba. Igiya ne. E to, yanda na faɗa de ba kullum ba ne. Zuwa zuwa ne abun na hun. E, in ya mun nasa bel yau, zan sa. In bai mun nasa bel ba, ba ran sa ba. Ka gane ai. Amma inda na faɗa de zuwa zuwa ne. E, in na mu ya mun nasa bel, zan sa. In bai yi ba, ba zan sa ba. E, to haka ne na saba yi. Wallahi. Haka na saba yi. Inda na faɗa inde haka na saba yi. Zuwa zuwa ne. In ya yi nasa bel, zan sa. In bai mun nasa bel ba, ben sa bel ba. Don wasu kayan aiki na ma wasu wanduna, wanduna ma, wanduna na ma igiya ne. Ka gane ko? Igiya ne yafi yawa. To, sa bel kuma ba kullum ba ne. Ba kullum ba ne nake sa bel.

Toh, ba kullum kullum ba ne muke yin taro. Ka gane ko? Ba kullum ba ne muke yin taro. Eh to, akwai, zan ce sau biyu dai a sati, Eh, zan ce sau biyu. Eh, ka san wurin, wurin aikinmu nan ya kamata, in an je aiki haka nan, eh, in akwai damuwa sa a haɗa ko ɗan guntun taro haka taruwa. Eh, sa a mitin, mitin ke nan ko? Eh, za a haɗa ɗan guntun taruwa, a yi magana, a san mene, mene yake faruwa a wurin aiki, a san mene damuwan, eh, a san waye na sa jiki, a san waye baya sa jiki. Eh to, a wurin ne za'a yi magana, za'a yi magana, za'a yi magana. Akwai wanda za sa sawa horo, sa sawa horo. Akwai wanda za ja musu layi, sa ja musu layi. Akwai wanda za musu faɗa, sa musu faɗa. Akwai wanda za kore su ma, sa kore su. To kagan suma sau biyu ana mitin a sati, eh, don me? Eh, don a san meye na faruwa a wurin aiki. To a wurin aiki ne mun cika yin taruwan nan. Eh, a wurin aiki ne muke cikin yin taruwan nan. Eh, kuma inda na faɗa ana muna yi sau biyu a sati. Eh, in oganmu na nan ne, Akwai wata ranan ba ma, ba ma yi ma. Ba ma yi don me? Don oganmu baya nan. Kuma kafin a yi irin taruwan nan, sai oganmu na nan. In oganmu na baya nan, baya, ba'a yi irin taruwan nan. Eh, don ka san bai kamata ku yi irin taruwan nan baya nan ba. Eh to, eh, zan ce sau biyu ke nan a sati ke nan. Eh, kuma in abubuwan muna, mun haɗu haka nan sai muna magana, inda muna aiki, inda abun da ya kamata muyi, abun da bai kamata muyi ba. Eh, ana maganan farin ciki, ayi aiki da murmushi, ayi aiki da zuciya, ka'a dinga haushin juna, Eh, ka san irin maganan ke nan muke cika a taruwa. Kuma, in ka yi laifi, za'a yi taruwa don kai. Eh, haka mu cika yi. Eh, in su--ka yi laifi, za'a yi taruwa don kai. To haka mu cika yi. Eh, sai mu haɗu a yi magana, a san mene za'a yi, a san abubuwan da bai kamata ana yi ba, a san ci gaba wa, don a ci gaba. Eh, to ka san kuma wata rana, in an yi taruwa haka nan, oganmu ne zai kira. Oganmu ne ya cika kiran irin taruwan nan. Eh, to in ka shiga damuwa, zai kira taruwa, sai ya faɗa abun da ka yi. Eh, in ba daidai ba, sai a ba ka horo. Eh ko kuma sai a kore ka, In ya kai na kore ne a kore ka. In bai kai na kore ba, a yafe ka, a, a, a ja ma layi, a ce ka, ka ka sa ke yi. Eh, don ka san oganmu kuma mutum mai son aiki ne. Yana so ana sa jiki ana aiki. In ba ka sa jiki ba ka aiki ba, matsala ne a wurin shi. Eh, shi ne, ana irin taruwan nan. Eh to, wata rana kuma mun, in an kira taruwan nan fa, zaka ga zuciyana na duka. Zan ce to me ya faru kuma? Ah me ya, wa ya ɓaro. Ka gan irin abubuwan nan ke nan. Wa ya ɓaro, me haka haka, haka kaza, a yi magana, a yi magana. To shi ne. Eh to sau biyu dai muna taruwa. Eh, to in ana taruwan nan, sai zai siyan mana, eh zai siyan mana abubuwan sha, mu sha a yi magana. Abubuwan da za'a ci, a ci don a yi magana. Haka mu cika yi. Har a yi magana a san meye na faruwa, a san abubuwan da za a kamata a yi, abubuwan da bai kamata a yi ba, in sa jiki, me, me, me. In ka yi laifi to a kore ka ko kuma a ba ka layi, a ja ma layi, kar ka sa ke yi. Eh, to haka ya cika mana. Eh kuma ba yau ba, ba su, ba, ba, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Eh, na faɗa sati-- sau biyu a sati, muna irin taruwan nan. Eh kuma yana mana taimako sosai, sosai. Ka gan in an taruwan nan, sai a saya mana abubuwa mu sha a yi magana. Eh kuma in baya nan, in oga ya tafiya, baya irin taruwan nan. Eh sai yana nan. In baya nan kuma ba ra irin taruwan nan ba. Haka mun saba yi. Wallahi. Haka mun saba yi. Sai yana nan za irin taruwan nan. In baya nan kuma ba ra, ba'a yi irin taruwan nan. Eh, don shi ne yake kiran taruwan. Eh to sau biyu a sati muke yin taruwan nan. Eh sau biyu a sati muke yin taruwan nan. To, a zauna a yi magana, a san wa ya ɓaro. Eh, a san waye ne za'a kore sa. A san waye ne kuma na sa jiki a aiki. Eh, to kuma in ana taruwan nan ba a cika ƙori. Eh, ana just mana magana ne kawai. Eh, a mana magana a ce to ga abun muke yi, ga abun da ya kamata mu daina yi, ga abun da ya kamata mu dinga yi, Eh mu dinga aiki da farin ciki, mu dinga aiki da dariya. Eh to haka sau biyu dai muke taruwa a sati. Kuma gaskiyar taruwa na taimake mu. Yana taimake mu. Don abubuwan da ya kamata mu sani muke yi. Eh in daidai ne ko ba daidai ba. Eh to sau biyu dai a sati muke taruwa.

To zance abun da zan iya tunawa daga yaro, zan ce wasan ƙasa. Eh, lokacin da ni ina ƙarami ina wasan ƙasa diyawa. Wallahi ina wa-- ina wasan ƙasa sosai. Eh, ka san tana ƙarami ai, ba'ayi wayo ba, ana fita a zauna da yara ayi wasan ƙasa. Eh, sai wasan taya, tuƙa taya. Kai, nayi na yi wasan can sosai. Wallahi wasan tuƙa taya, eh, lokacin da muke ƙanana yara muna yara muna yaro muna wasan taya muna wasan ƙasa. Eh, ka gan yanzu anyi girma ai bai kamata ayi irin wasan nan kuma ba don girma ya zo. Amma ka gan lokacin da muna yara, kai na tuna da wasan diyawa wanda mun yi. Eh, mun yi wasan ƙasa, mun yi wasan tuƙa ya-- eh, taya, mun yi bojibo-jibo boyewa ke nan. Eh, a boye a nemi ka. Irin wasan da mun yi ke nan. Kuma wasan gaskiya ba laifi, wasan yayi kyau. Eh, ka san tana mutum na yaro zai yi wasan daban daban. Eh, kuma wasan kuma ba laifi. Wasan, wasan wanda kuma ba ra mu ji ciwo ba wasan da kuma za muyi. Zamu yi duka da abokanaye don mu ji daɗi. Eh, gaskiya kam ai mun yi wasa. Eh, lokacin da muna yara ƙanana kan mun yi wasa kuma wasan zumunci mun yi. Eh, kai, amma wasan na fi so shi ne wasan taya. Eh, zamuyi rige-rige, za a je a ɗaga taya ana tuƙa taya da kara. Eh, kuma da wasan ƙasa. Eh, kai, mun yi wasan ƙasa diyawa. Wallahi mun yi wasan ƙasa diyawa don me? Don zaman tare ne kuma, kuma wasu abokanana tun muna yara muna tare har yanzu mun yi girma tare da su har yanzu. In mun zo muna hira sai muce "ahhh muka tuna tana da mun yi wasa haka ka tuna lokacin wasa haka ka tuna" sai muyi dariya. Eh to, ina tuna da abubuwa diyawa daga nayi lokacin da ni yaro ne. Wallahi. Eh, na tuna da abubuwa diyawa, abubuwa diyawa. Ai akwai su abubuwan da ban iya manta ba. Gaskiyar magana kenan. Akwai wasu abubuwan da ka ai zai wuyaye manta. Ka gan irin kamar irin wasan tuƙa taya nan da wasan ƙasa. Gaskiya irin abubuwan da zan iya manta kenan. Ban iya manta ba. Eh, to ka gan yanzu anyi girma ai baya irin wasan can ba. Irin, irin wasan can na yara ne yanzu. Amma lokacin da nake yaro kan ina irin wasan can. Yanzu ka gan anyi girma baya irin wasan nan kuma ba. Don me? Don girma ya zo. Ka ai na tuna abubuwa diyawa. Na tuna mama na mata hana ni fita har da ce ka ai ina fita zan je yin datti. Wallahi zan je datti. Ina fita zan je wasan ka-- wasan ƙasa a dawo a mu bulala a sake mu wanka. Kan sake, eh, gobe yayi kuma in sake fita. To haka na ta yi, na ta yi, na ta yi. Amma gaskiya kam wasan, anyi wasan kuma anyi zaman wasan zumunci. Anyi wasan zaman tare bai yi wasan faɗa ba. Eh, haka mun yi. To muna karan-- to muna ƙanana yara, idan abokanaye na yanzu ka gan anyi girma kam ba ra yi wasan ƙasa ba. Yanzy sai wasan kullun ƙafa. Eh, ana kiran shi football kenan a turanci. Eh, wasan kullun ƙafa. Ka ai mun yi wasa kam. Wallahi mun yi wasa, ba karamin wasan mun yi ba. Eh, da lokacin da muke yara kan mun yi wasa. Mun yi babban wasa ma. Wasan ƙasa, wasan tuƙa taya, bojibo-jibo, wasan boyewa. Ai ka ai muna wasa har yamma. Eh, lokacin muke yara daga safe zamu dinga wasa har yamma. Eh, mu fita mu je muyi wanka. Eh, in lokaci kuma yayi na bacci sai a je a yi bacci. Eh, amma fa, ba kullum bane na yarda muyi irin wasan nan. Eh, kamar ni, kamar ni na a gidan mu ana hana ni wata rana irin wasan can. Eh, za'ace ina fita zan je yin datti sai iyaye na su ce kai a barin fita ba? Amma ka gan irin wasan can kuma se ahankali, ɗon kai yaro ne dole a bar ra. Eh to, irin wasan da baran iya manta ba kenan. Wasan ƙasa, eh, wasan boyewa, eh, da wasan bojibo-jibo. Shine boyewa kenan. Eh, wasan taya. Kai, ina tunawa da irin wasan can. Daga nake yaro ai barin manta da wasan can ba. Irin wasan nan ai ba masu wasan mantuwa ba ne. Eh, ka ai wannan wasa ba wasan mantuwa ba ne. To, eh, lokacin mun yake yaro kan wasan ƙasa na tuna da abubuwan can. Kuma wai barin yin manta ba. To har yanzu babu mantuwa ba ne. Eh ni da abokanaye haka lokacin da muna ƙanana yara sai mu fita mu haɗu a je a yi wasa ƙasa, a dawo. Eh to ka gan irin abubuwan nan ba abubuwan da zan manta ba ne. To, irin abun da zan iya tunawa kenan. Abubuwan da zan iya tunawa kenan. Bana manta da wancan wasan ƙasa.

To zan ce na fi so mangwaro. Eh na fi so shan mangwaro sosai. Eh wallahi, eh na fi so shan mangwaro. A da na so maganan kankana. Eh amma ka gan yanzu bana cika shan kankana kamar da. Eh amma ka gan yanzu mangwaro, yanzu bana shiga lokacin mangwaro kenan. Ka sani da so mangwaro? Na shan, na so shan mangwaro. Wallahi ka ban mangwaro yanzu haka ba, haka ba ne. Aaaai, kama a da ba lokaci wanda bana shan mangwaro daga safe ne, yamma ne, dare ne. Ina shan mangwaro sosai. Kai kawai ka bani kawai da maganan shan mangwaro. Don ina shan mangwaro sosai ba laifi. Ina shan mangwaro sosai, sosai. Ai bana magana, bana wasa da maganan mangwaro a da ai. To shine, eh tun ina ƙarami, tun ina ƙarami, tun ina yaro ina son shan, ina son shan mangwaro sosai, sosai. Eh a da kankana ne, kankana ne da lemu eh da, da mai kuma. Abu, abubuwan dawan nake sha amma ka gani mangwaro na fi so. Ba haka ba. Don ta, eh lokacin da muke mun je kauye eh to akwai anko na kuma wanda yana da itacen mangwaro. Eh to kullum, kullum muna hau itacen mu cire mangwaro. Mu zo da itacen mu sha. Eh to ka gan tun muna kauye muna shan mangwaro sosai, sosai. Ka gane zamu hau itacen mu cire mu sha, mu sha, mu sha. Sai ya zo yace, "ah me muke hawa kan itacen mu sauka." Sai ya gyama nan kuma mu sake hau itacen amma mu koma kuma mu hau. Don me? Shi ma ya zo ya bar mu kawai ya ce to shi kenan. Tun da muna so mangwaro mu dinga hau muna cirewa. Ka gane ko? Tun muna kauye ina shan mangwaro sosai. Bana wasa da mangwaro. Ai mangwaro abun na fi so in sha kenan. Zan sha man mangwaro in sha ni da abokanai na in mun fita za mu je mu cire mangwaro a itace. Mu je mu sha, mu sha, mu sha gaskiya ina son mangwaro sosai, sosai. Eh wasu lokaci ma ina je aiki, eh ina gama aiki ina kudan shan mangwaro sai in fita sai in je in siya. Don akwai matar wanda tana siyar a salakin hanya. Eh zan je salakin hanya sai je in siya a wurin matan. Kuma matan mangwaronta akwai kyau. Ka ganni ko? Wani ina suka yi ka bani kawai da maganan mangwaro. Ai a gida ma, Baba na kuma Mama na ta tafiya in tana dawowa za ta siya mangwaro a cikin buhu-buhu. Don ta san ina son shan mangwaro. Ta siya mangwaro a cikin buhu-buhu sai ta kawo gida. Da ta kawo gida za mu sha, mu sha, mu sha, mu sha. Ni ma na cika sha sosai. Wallahi ina shan mangwaro in sosai. Sai ta ce, "Kai kamar ka so shan mangwaro fa." Zan ce, "Eh ina shan mangwaro." Eh in mu je kauye haka ma, inda abokanai na a kauye za mu haɗu sai mu je daji sai mu je mu hau kan itace mu cire mangwaro mu sha, mu sha, mu sha, mu sha. Wasu lokaci ma mun sha sai mu dawo da shi gida. Eh in mun dawo da shi gida ma sai a je a sha, a sha a gida. Eh kamar inda na faɗa ɗazu ina ja wurin aiki ma ina game mangwaro ina siya. Eh ogan mu ma ya je, ya zo wurin aikina ya cika siya mana mangwaro mu sha. Don shi ma yake so mangwaro. Eh kuma wanda ya koya mun shan mangwaro nan wani anko mu ne. Anko na ne ya koya mun shan mangwaro. Don shi ma yana shan mangwaro in sosai sosai. To shi ya koya mun shan mangwaro. Ka gane eh? To haka na iya, haka na sha mangwaro, na sha mangwaro. Haa ina girma har yanzu ina kan shan mangwaro. Eh, eh ba lokaci wanda bana shan mangwaro. Ka gan yanzu ana lokacin mangwaro ne ma. To sosai kenan. Ka gan wasu lokaci ma ana kashe kuɗi na ma akan mangwaro ne. Wallahi ina da wani itace, muna da wani itace a bayan gidan mu. Wani itacen mangwaro a bayan gidan mu. Wata rana na tashi aiki haka na in ba abin yi zan hau kan itacen sai na cire mangwaro mu sha. To ka gan ina so maganan mangwaro. Wallahi ina so maganan mangwaro sosai. Ai mangwaro ba laifi. A wurina kenan mangwaro ba laifi. Mangwaro ya haɗu sai saka gan a da kuwa ina shan kankana sosai. Ina shan lemu amma na zina dai na. Eh ban san dome ba amma na zina dai na sosai ba kamar da ba ne. Eh da a ce kamar da ne. Eh amma a da ina shan kankana, ina shan lemu ba abun da bana shan. Amma tun na fara shan mangwaro kai na daina shan su kankanan nan na ajiye su a gefe. Don me? Don mangwaro akwai yana mun daɗi. Akwai irin zaki wanda, akwai irin zaki wanda, wanda mangwaro na ban. Kuma ina son zaki. Ba wani abu ba zaki mangwaro ne kawai yana mun kyau. Ina son zaki, ina son maganan mangwaro sosai, sosai. Kai kawai in ya zo harkar mangwaro kawai ka ban. Ni in ya zo harkar mangwaro kai ka ban. Ba ƙarami jin daɗi nake yi ba. In ya zo maganan mangwaro kawai ka ban. Don ni ina shan mangwaro sosai. Bana wasa da mangwaro. Mangwaro, ai bana wasa da mangwaro ina sha sosai.

To, ai maganar share daki. Ina share daki kullum kullum. Bana wasa da share daki. Kaga in tashi bacci haka nan, abu ne zan yi, zan fara yi share daki ne. Zan share daki, in share, in share, sai in je inyi wanka, in je in shirya in je aiki. Haka nake yi kullum kullum kuma haka na shayi. Bana fasa share daki. Bana fasa share daki ko kaɗan. Bana fasa share daki. Kagani na share daki, na je wurin aiki masu ɗan share wurin nake aiki. Eh, gidanmu kuma bana fasa share gidanmu. Zan share ɗakina, zan je in share ɗaki iyaye na, zan share ɗakin falo inda ana zama. Haka na shayi kullum, kullum, kullum, kullum, kullum bana fasawa. Bai kamata kana barin gidan ku da datti ba. Ka gani ko bai kamata kana bar gidan ku da datti ba? Eh, bai kamata kana bar gida da datti ba. To kullum, kullum ina sharewa. Kullum, kullum don ba ka, ba ka san wa zai zo ba. Wata rana in ka bar gida da datti in bako ya zo ya gan gida a datti, ai shima barai ji daɗin zama ba. Zai ce, "Kai gidan nan ba tsafta." Ka gani ko? Shi yasaka kullum bana fasawa. Kullum ina shara. Ba, ba ran da bana shara ina tashi da bacci, ina gama addu'a na, sai in je in fara shara, shara. Ina fara share ɗakina, ina fara share ɗakina. Zan goga, in goga su windo, in yi goge goge. Ina gama goge goge sai in fita in je kuma in share ɗakin iyaye na. Ina share ɗakin iyaye na, ina gama ina yi su goge goge, sai in fita ma in je in share su toilet. Ina share toilet, ina wanke da kyau sai in share wurin wanka. Ina gama share wurin wanka, ina wanke dasu da kyau sai in fita in je in share falo wurin zama kenan. Eh, don in share su jikin TV, in share su tebur, in sun kora, in goga su kullum, kullum aiki wannan ke yi kenan. Don me? Don a bar gidan da tsafta. Eh, don in bako ya zo bai kamata bako ya zo, ya zo na, ya zo ya gan gida yayi datti ba. Kuma gida yayi datti matsala ne, babbar matsala ne. Ka gane ko? To bai kamata ba. Tasa ka kullum ina shara, kullum ina shara, kullum ina shara don ba za ka san wa zai zo ba. Ka gani ko damuwa ne? Ba za ka san wa zai zo ba. Shi yasaka kullum bana wasa da shara. Eh, ina je wurin aiki ma ina shara ina shara wurin, ina share wurin aiki na mabanlltai don in ogana ya zo ya ga wurin datti ma zai ɓata rai ina share wurin aiki mu balle dai gida. Ai kasan gida kuma abu ne ya kamata ka share ne. Eh, don ba za ka san wa zai zo ba. Kuma bako, bakuo suna zuwa. Kuma bako sun zo sun gan gida a datti akwai matsala. Ba karamin matsala ba, babbar matsala ma. Shi yasa kagan bana wasa da share gida. Ina share gidanmu kullum kullum ina share gidanmu. Ba ran da na ta, ba ran da bana share share. Ina goge goge, ina wansu share. Ba ran da bana yi. Don me ne? Don ba zan san wa zai zo ba. Eh, ina son bar gida a tsafta. Eh, ina son bar gida a tsafta. In dawo gidan, in gan gida a tsafta. Eh, to ya fi ai da ka bar gida ba ka san wa zai zo ba. Eh to kuma kana, ka bar gida datti in wani ya zo, ai to kaga akwai matsala. Eh, in ka bar gida datti wani ya zo ba zaiso ya ci abinci a gidan ku ba. Zai ce kai gidan nan akwai datti. Amma ka yi su share share nan, in ka share gida ya haɗu ya fita, zai ce to kai gidan nan ya haɗu. Don me? Don share share in ka share ya fita. Amma ka gan ka bar gida datti ya yi akwai matsala. Shi yasa kaga ban na yarda in bar gida datti. Kullum, kullum ina share share. Kullum, kullum ina share. Kullum, kullum ina share. Don me? Don tsafta. Eh, don ba, ba wanda baya son tsafta ai. Ko wana son tsafta, ko wana maganan tsafta. To ka gan in ka bar gida datti kuma haka aku matsala. Aku babbar matsala. Eh, bai kamata ki bar gida haka a datti ba. Eh sassaƙa gan kullum ina share, ina share. Ina tashi in goge goge, in goge su windo, in goge su tebur, in share, in share ƙasa, in goge su ƙasa. In je gidan, in je ɗakin iyaye na ma in yi share, in goge su windo, in goge ƙasa. Na je falo ma haka nake yi don ba za ka san wa zai zo ba. Ba za ka san waye ne bako ba. To kullum, kullum ina share gidanmu. Kullum, kullum, kullum, kullum ina share gidanmu. Ai ba ran da babu wana yi. Don me? Don in fita, in fita da kyau kuma in fita da ƙamshi. Eh ina sa gida kuma yana fita da ƙamshi. Eh to kullum, kullum gaskiya kuma bana fasa share gidanmu. Kullum, kullum ina share don ba zan san wa zai zo ba, don ba zan san bako ba. Kullum, kullum ina share gida.